Kana shuka tsire-tsire a gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana shuka tsire-tsire a gidansa kamar ko irin su kayan lambu, ƴaƴan itace da kuma sauransu. To in aka tambaye ni zan iya cewa eh ina shuka tsire-tsire a gidana, kuma wannan yana daga cikin abubuwan da nake matukar son yi sosai. Shuka tsire-tsire yana da amfani sosai a rayuwa. Ba kawai don kyauta muhallin gida ba har ma don samun abinci mai kyau da kuma taimakawa lafiyar jiki da kuma tunani. A gida ina ƙoƙarin shuka ire-irena tsire-tsire. Ina shuka kamar kayan lambu kamar tumatur, barkono, tattasai, albasa, da ugu, da alehu, da wasu ƴaƴan itace kamar lemu da kuma sauransu da ayaba da sauransu. To waɗannan kayan lambu suna taimaka mun sosai domin idan sun yi girma ina amfani da su kai tsaye wajen girki. Wannan yana rage kashe kuɗi a kasuwa kuma mutum yana da tabbacin cewa abincin da ya ci-- da, da yake ci sabo ne kuma babu sinadarai masu cutarwa a ciki. To bayan haka kuma ina kula da tsire-tsire mai, eh, da kyau yadda ya kamata domin kula da tsire-tsire ma yana buƙatar kulawa sosai. To ina shayar da su da ruwa da safe ko kuma da yamma musamman idan rana tana da zafi sosai ko kuma a lokacin rani. Ina cire ciyawa marasa amfani domin kada su hana tsire-tsiren girma. Idan kuma na gan ƙasa ta yi bushewa sosai ina ƙara taki ko kuma ganyen da suka ruɓe domin ƙasa ta ƙara ƙarfi. Haka kuma ina duba su lokaci kan lokaci domin kare su daga ƙwari ko kuma cututtuka. Shuka tsire-tsire yana ba ni nishaɗi sosai. A lokacin da nake hutawa daga aiki ko kuma sauran abubuwa ina zuwa lambu na duba yadda suke girma. Idan na gan sabon ganye ko kuma fure ya fito hakan yana ba ni farin ciki sosai. Wannan aikin yana koya min haƙuri, kula da muhalli da kuma muhimmancin noma ko da a ƙaramar wuri ne. A takaice shuka tsire-tsire a gida yana da amfani sosai domin yana kawo kyawun muhalli, yana taimakawa wajen samun abinci mai lafiya kuma yana rage kashe kuɗi yana kuma sa mutum ya ji daɗin rayuwa da natsuwa. Idan mutum yana da ɗan ƙaramin wuri a gida yana da kyau mutum ya fara shuka tsire-tsire domin amfaninsa yana da yawa sosai.

Menene abincin da kakefi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin abinci ne mutum ya fi so ya ci da in ya ci yakan ji daɗi a cikinsa ya kuma ji daɗi a bakinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni abincin da na fi so shine abinci mai sauƙi amma kuma mai gina jiki da kuma daɗi a baki. Ina matukar son shinkafa da miya sosai, musamman shinkafa ko kuma jollof ko kuma farar shinkafa da miya mai kayan lambu. To idan aka haɗa nama ko kifi yana ƙara mata daɗi sosai. Haka kuma ina son tuwo da miya mai yauƙi ko kuma miyar taushe domin abinci ne na gargajiya mai ƙarfi da kuma gina jiki. Bayan ga haka ina kuma son abinci mai sauƙin ci kamar sutaliya da ƙwai musamman idan babu lokaci sosai. To wani lokaci kuma ina jin daɗin cin doya da ƙwai ko kuma doya da miya. Hakan nan ina son cin kayan marmari kaman kankana, ayaba, lemu, abarba da sauransu domin suna taimakawa lafiyar jiki kuma suna sa mutum ya ji sanyi da kuma ƙarfi. To abincin da na fi so yawanci shine wanda yake da ɗan yaji amma ba mai zafi sosai ba. Ina son abinci mai tsafta, sabon abinci kuma wanda aka dafa da kayan lambu domin yana da amfani ga lafiya. A gareni abinci ba kawai don cika ciki ba ne har ma don samun kuzari da kuma kula da lafiya. To a takaice zan ce na fi son abinci na gida wanda yake da gina jiki da wanda yake da yaji kuma mai kyau ga lafiya saboda yana taimakawa jiki ya kasance cikin koshin lafiya da kuma ƙarfi.

A wane wata aka haife ku? To wannan yana nufin a wanne wata ne aka haife wanda ake tambaya ko kuma a wanne wata ne aka haife ni. To in aka tambaye ni, an haife ni a watan Satumba, wato watan tara na shekara. To watan Satumba wata ne mai kyau domin yana daga cikin watannin karshen shekara. A wannan lokaci yanayi yakan fara sauyawa a wasu wurare kuma mutane da yawa sukan fara shirye-shiryen karshen shekara. Mutanen da aka haife su a watan Satumba ana yawan cewa suna da natsuwa, suna son tsari da kuma tsabta kuma suna da himma wajen aiki da kuma karatu. Haka kuma sukan-su kan kasance masu haƙuri da kuma kula da abubuwa dalla-dalla. To a gare ni, kasancewar an haife ni a watan Satumba yana sa in ji cewa ni mutuniya ce mai son tsari, mai aiki tuƙuru da kuma yin abubuwa cikin kula da kuma natsuwa. Watan Satumba wata ne musamman a gare ni saboda shi ne watan da na zo duniya.

Nawa takalma kake da su? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yawan takalman da mutum yake da su a gida ko kuma yawan takalman da mutum yake amfani da su. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa to ni ina da takalma da dama kuma kowanne yana da amfani a yanayi dabam dabam. A kalla ina da takalma kusan guda biyar zuwa shida. Ina da takalman aiki waɗanda nake zuwa nake sawa idan zan je wurin aiki ko kuma wani taro na hukuma domin sukan kasance masu kyau da kuma tsari. Haka kuma ina da takalman wassani da nake amfani da su idan zan yi tafiya mai nisa ko kuma idan zan motsa jiki saboda suna da sauƙi a kafa kuma suna da daɗin sawa. Ina kuma da, da silifa da takalman buɗe baki da nake amfani da su a gida ko kuma idan zan fita a wuri kusa. To bayan ga haka ina da takalman fita na musamman da nake sawa idan akwai biki, akwai ziyara ko kuma wani muhimmin taro ko kuma idan zan in je coci. To waɗannan sukan kasance sabbi ko kuma masu kyau domin su dace da kayan. A takaice yawan takalma da nake da su ba wai don yawa kawai ba ne amma domin kowanne yana da nasa amfani. Kuma hakan yana taimaka min wajen tsabta, daɗin sawa da kuma dacewa da yanayi dabam dabam.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya zaman mutum yake da abokansa na wurin aiki, yaya suke mu'amala ko kuma yaya suke aiki suna kuma tafiya tare. To in aka tambaye ni, to ni dangantaka ta da abokan aiki tana da kyau sosai domin ina ƙoƙarin mu'amala da kowa cikin girmamawa, cikin fahimta da kuma cikin haɗin kai. A wurin aiki ina ganin kyakkyawar dangantaka tsakanin ma'aikata, tana taimakawa mutum wajen samun nasara da kuma sauƙaƙa aikin da yake yi. Ina gaisawa da su cikin mutunci, musamman da safe idan na shigo wurin aiki. Ina tabbatar da cewa na gaida kowa, ko kuma in wasu suka zo daga baya, ina son in ga suna shiga ina tabbatar da cewa na gaishe kowa cikin mutunci, ina kuma sauraron ra'ayoyinsu kuma ina ba da gudumawata idan ana bukata. Idan wani yana da matsala a aiki ko kuma ya shiga wata damuwa, ina ƙoƙarin taimaka masa gwargwadon ikon abin da ni zan iya yi. Haka kuma idan ni ma ina buƙatar taimako, ina roƙo cikin ladabi da kwanciyar hankali kuma aikin ƙungiya yana buƙatar haɗin kai da kuma taimakon juna. Ina kuma ƙoƙarin kauce wa rikici. Bana son faɗa, nakan kauce wa rikici koma an nime ni da ita. Idan wani rashin fahimta ya faru, ina son mu tattauna cikin natsuwa domin a warware matsalar cikin zaman lafiya. Ina girmama bambancin halaye da kuma ra'ayoyin mutane saboda kowa yana da nasa salon tunani da aiki. Bayan baya ga aiki, wani lokaci muna hira ko kuma, ko kuma wani lokaci muna musayar barkonci kaɗan domin ƙara kusanci da jin dadin aiki tare, domin ƙara kusanci da kuma jin dadin aiki tare amma ina kiyaye iyaka domin kada hakan ya shafi aikinmu. A taƙaice ce dai dangantaka ta da abokan aiki tana da ginuwa ne akan girmamawa, haɗin kai, taimakon juna da kuma sadarwa mai kyau. Kuma hakan yana sa wurin aiki ya kasance mai dadi da kuma inganci.

Kana fison kayan zaki ko gishiri? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi son cin kaya da suna da zaki kamar su matsen kwalai ko rake ko wasu kayan da suke da zaki a baki, ko kuma mutum ya fi son kayan gishiri kaman kosai da ko nama ko kifi da sauransu. To ni na fi son kayan gishiri ne. Na fi son abinci mai ɗan gishiri fiye da kayan zaki. Ina jin dadin abinci irin su nama, irin su shinkafa, irin su miya da kuma sauran abinci masu ɗanɗanon gishiri domin suna kara min sha'awa wajen cin abinci kuma suna sa ni in ji ƙoshiya sosai. To kayan zaki ma ina ci wani lokaci kamar alewa ko rake ko kuma kayan marmari masu zaki kamar ayaba da abarba da sauransu. Amma ba su fi jan hankalina kamar abinci mai gishiri ba. Idan na ci kayan zaki da yawa wani lokaci ba na jin daɗi sosai. Shi ya sa na fi son abinci mai ɗanɗanon gishiri. To haka kuma abinci mai gishiri yana ba ni damar jin ainihin ɗanɗanon kayan lambu kaman nama ko kuma kifi da aka dafa a cikin gishirin to ko kuma kayan lambu kamar ko miyan ugu ko alayyahu ko kuma lettuce da kuma sauransu. Haka kuma abincin gishiri yana ba ni damar jin ainihin ɗanɗanon abincin yadda ya kamata. Da in yana da ɗan yaji sosai sai idan ci ina jin daɗi sosai. Amma duk da haka ina kokarin cin kome a daidaitace domin kiyaye lafiyata. Saboda yawan gishiri ko kuma yawan sukari duk ba su da kyau a jiki. A takaice na fi son abinci mai gishiri amma ina kula da daidaito domin lafiyata ta kasance cikin koshin lafiya.

Yaushe kake fara aiki kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko da wane lokaci mutum yake fara aiki kullum rana. To ni ina fara aiki ne da safe kowace rana. Yawanci ina fara aiki da misalin karfe takwas na safe. Ina kokarin tashi da wuri domin in shirya cikin natsuwa kamar yin wanka, yin addu'a da kuma cin abincin ƙarin, um, ƙarfi na fita ko kuma na fara aiki. To fara aiki da wuri yana taimaka min wajen tsara ranar yadda ya kamata. Ina fara da muhimman ayyuka da ke buƙatar hankali sosai domin a lokacin safiya ƙwaƙwalwa tana cikin natsuwa kuma tana aiki da kyau. Hakan yana sa in yi kammala abubuwa da yawa kafin rana tayi nisa. Haka kuma ƙasancewa, ni ina, ni dai ina kasancewa mutum ne mai zuwa aiki da wuri domin na duba na gani, na gane da cewa ƙasancewa mai zuwa aiki da wuri yana nuna jajircewa da kula da lokaci. Ina ƙoƙarin guje wa makara domin hakan yana taimaka min wajen gina amincewa tsakanina da abokan aikina da kuma shugaban aikina. A taƙaice ina fara aiki da misalin karfe takwas ne na safe kowace rana domin in samu lokaci mai kyau na gudanar da ayyuka cikin tsari da kuma inganci.

Yaya kake son dafa ƙwai? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hanya ne mutum ya fi son dafa ƙwai ko wata wace hanya ne mutum ya fi son dafaffen ƙwai ko kuma dafa ƙwai. To in aka tambaye ni, ni dai ina son dafa ƙwai ta hanyoyi daban-daban amma mafi sauƙi kuma mafi daɗi a gare ni shine dafa shi a ruwan zafi. To in aka tambaye ni zan ce dai ga yadda nake so. Da farko ina ɗaukar ƙwai ɗin in wanke shi a hankali sai in sa shi a tukunya, in zuba ruwa har ya rufe ƙwai gaba ɗaya sai in ɗan sa ɗan gishiri a ciki. Bayan haka sai in ɗora tukuyar a wuta har ruwa ya fara tafasa. Idan ina son ƙwai mai laushi ina barin sa ya tafasa na kaman minti bakwai zuwa minti takwas. Amma idan ina son ya yi ƙarfi sosai sai in bar shi na minti goma zuwa minti goma sha biyu. Bayan ya gama ina cire shi daga ruwan zafi in saka shi cikin ruwan sanyi na ƴan mintuna domin ya huce kuma ya sau-- ya zama mun da sauƙi a gurin ɓare bawon. In, in, bayan na, na ɓare shi sai idan ina da ɗan yaji sai in ɗan yayya fa shi sannan in ci. To wani lokaci kuma ina ci da burodi ko kuma da ƙosai. Hakan nake fi son dafaffen ƙwai domin yana da sauƙi, lafiya kuma yana da daɗi. Ina kuma son jin yanda ƙwai ɗin yake, kai kake son dafa naka. Ka fi son soyayye ne ko kuma dafaffe ne?

Kana kwana a gado ko a ƙasa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kwana a gado ne ko a ƙasa, ko kuma mutum ya fi jin daɗin kwana a gado ko kuma a ƙasa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni dai ina fi son kwana a gado domin yana ba da kwanciyar hankali da kuma sauƙin barci. Gado yana taimakawa jiki ya huta sosai, musamman idan an yi amfani da katifa mai kyau da kuma matashi mai dacewa. Amma wasu lokuta, idan yanayi ya yi zafi ko kuma a wurin da babu gado, mutane kan kwana a ƙasa a kan tabarma ko kuma a katifa. Kuma hakan ma yana iya zama daɗi idan an shirya wurin da kyau.

Yaya kake jira a layi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne mutun yake jira indai ya bi layi yana yin wani abu ko kuma yana neman yanda zai maganta wata matsala. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni zan yi magana ne game da yadda nake jira a layi. To jira a layi abu ne da yake buƙatar haƙuri, yana buƙatar hankali da kuma tsari domin yadda mutun ke jira a layi yana nuna dabi'a da kuma salon rayuwa. Da farko ina tabbatar da cewa na tsaya a matsayi mai kyau ba tare da matsawa a wasu ba domin kowa ya samu wurinsa. Bana kokarin wuce kowa ko kuma shiga layi da gaggawa domin wannan na iya haifar da tashin hankali ko kuma rashin jin dadi ga sauran mutane. A lokacin da nake jira, ina amfani da lokaci ta hanyoyi masu amfani. Zan iya jubar wayar hannu don karanta labarai ko kuma tunani akan ayyukan yau da kullun, ko kuma shirya abubuwa na gaba, ko kuma yin takaitaccen nazari akan wani abu na ilimi ko kuma nishadi. Wannan yana sa lokaci ya wuce ba tare da gajiya ba. Haka kuma ina kokarin kasancewa cikin natsuwa da hakuri domin wasu lokuta layi yana iya daukar lokaci mai tsawo, musamman a lokacin da mutun yake banki ko kuma kasuwa ko kuma wuraren gwamnati. Rashin hakuri kan sa mutun jin haushi, ya fara yin gaggawa ko kuma hayaniya, wanda hakan ba shi da kyau kuma ga-- yakan kuma sa jikin mutun da, um, kwakwalwan mutun ta ji gajiya. To a karshe ina ganin jira a layi wani lokaci ne ba zai iya zama, eh, damuwa ba. To dama don yi yana iya ba mutun dama domin ya yi tunani ya kuma kula da kansa ko kuma ya koyi yadda ake mu'amala da jama'a cikin natsuwa. Wani lokaci ma ina amfani da wannan lokacin don gaisawa da mutane ko kuma fara hira mai sauƙi wanda ke ƙara jin daɗi cikin jira.

Kana buga rubutu da sauri? Toh wannan tambaya ce da in zan amsa ta zan ce eh ina buga rubutu da sauri. Amma idan zan yi magana akan yadda nake buga rubutu da sauri, zan ce wannan yana da alaƙa da kuma kwarewa da kuma tsarin aiki da hankali a lokaci guda. Toh na farko buga rubutu da sauri yana buƙatar kwarewa a hannu da kuma ido. Idan mutum ya saba da madannai ko kuma kwamfuta, yana iya gano haruffa ba tare da kallon kowane maɓalli ba, wanda ke sa aiki ya fi sauri kuma ya rage kurakure. Wannan kwarewa tana haɓaka ne ta hanyoyin horon yau da kullum. Misali kamar rubuta wasiƙa, rubuta rahoto ko rubuta sakonni na yau da kuma kullum. Har ila yau buga rubutu da sauri yana buƙatar shiri da kuma tsari. Idan mutum ya riga ya tsara abin da zai rubuta a zuciya ko kuma a rubucen tsari, to bugawa yana tafi daidai ba tare da wani tsayawa ko kuma yawa ba. To misali idan ana, idan ina rubuta amsa ko kuma rahoto, ina fara da ra'ayoyi a jere sannan in fitar da su cikin jam joli sannan wanda ke sa rubutu ya kasance mai sauri, mai tsari da kuma fahimta. Haka kuma buga rubutu da sauri yana buƙatar natsuwa da kuma haƙuri. Idan mutum ya gagauta sosai zai iya yin kuskure wanda daga baya zai ɗauki lokaci wajen gyara. To don haka sauri yana zuwa ne tare da daidaitowa ba kawai hanzari ba. To a ƙarshe buga rubutu da sauri ba wai kawai nishadi ne ko abin da ake nuna ƙarfin hannu ba. Yana taimakawa mutum wajen inganta aikin yau da kullum. Yana kuma rage lokaci a aiki da kuma ƙara kwanciyar hankali yayin da mutum ke fitar da ra'ayinsa cikin rubutu cikin sauri da kuma tsari.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin abinci ne mutum ya fi jin daɗin ci ko kuma ya fi jin daɗi a lokacin da yake ci. To in aka tambaye ni, ina iya cewa, to zan fara da cewa jin daɗin bayan cin abinci ba kawai yana zuwa ne daga dandano ba, har ma daga tsarin abincin, ga jiki da kuma kwakwalwa. Abinci mai sa daɗi yawancin lokaci yana da haduwa mai kyau tsakanin dandano, karfin kuzari da kuma lafiyar jiki. Misalin abinci mai dandano, mai ɗan yaji ko kuma mai ɗan zaki kamar su taliya, kamar su shinkafa mai miya ko shinkafa da wake ko kuma tuwo da miyan taushe ko kayan zaki masu saukin narkewa yana sa mutum jin dadi saboda yana haifar da karin wasu. Lafiya a kwakwalwa wanda ke sa mutum farin ciki. To haka kuma abinci mai lafiya da ya kuma gina jiki kamar kayan lambu masu launi, ƴaƴan itace, kifi da kaji da kuma sauransu su na gina jiki ya kuma sa mutum yaji dadi na dogon lokaci to wannan saboda yana samar da kuzari mai dorewa, yana rage gajiya da kuma taimakawa mutum tsarin narkar da abinci ya, yana yin aiki yadda ya kamata. To misalin cin abinci mai ɗan mai kamar ko pear ko kuma gyaɗa yana ba da jin daɗi mai dorewa fiye da kayan zaki kawai saboda yana ba jiki damar aiki da kyau. Abinci kuma yana haduwa da kwarewar mutum da kuma yanayinsa. Cin abinci a wuri mai tsafta da kuma daɗi tare da mutane masu kyau ko kuma a lokacin hutu yana ƙara jin daɗi. Misali, wani na iya jin daɗi sosai idan yana cin abinci mai sauki amma a cikin yanayi mai natsuwa fiye da abinci mai tsada a wuri mai hayaniya. To in aka tambaye ni, zan ce abincin da ni dai na fi sa ni ya fi sa ni in ji daɗi shine irin su kamar abinci kamar nama, kifi da kuma sauransu. A karshe zan iya cewa abinci mai sa daɗi ba kawai yana da dandano mai kyau ba ne, yana haɗa dandano, kuzari, lafiyar jiki da kuma yanayin cin abincin. To kamar yadda na faɗa, na ce na fi son cin nama da kifi amma na manta ban sa kayan lambu ba. Ina son cin kayan lambu kamar su ayaba, da su abarba, kankana sannan da su alehu da ugu, da lettuce da sauransu.

Kana cije farce? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana cije farcen hannunsa ko kuma ba ya yi. To zan iya cewa ni ba na cika cije farcen hannuna domin ina guje wa datti. Domin in hannun mutum na da datti kuma farcen sa na da datti, sannan mutum ya je yana cijewa, mutum yana iya ɗiba wata cuta da bai kamata ba ya sa a jikinsa. To ina yin hakan ne saboda guje wa, saboda ni ina da tsafta kuma ina guje wa wata cuta da za ta iya shiga jikina daga farcena. Sannan amma a wani lokaci nakan same kaina a cikin rashin sani, nakan same kaina na ɗan cije farcen domin nishaɗi, musamman lokacin hutu ko lokacin da nake cikin wata zurfin tunani sosai.

Kana iya daure ƙulli? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya daure wata ƙulli ko na buhu ko leda ko wasu abubuwa da akwai abu a ciki da ba a so ya zube. To in aka tambaye ni, ni zan ce eh ina iya daure ƙulli. Na koyi yin haka ne saboda yana daga cikin abubuwan yau da kullum da mutum ke bukata a rayuwarsa. Misali, ina iya daure ƙullin igiya ko ƙullin leda ko kuma buhu idan ina son rufe wani abu ko kuma ina so in tabbatar da cewa wannan abu ba zai zube ba. Haka kuma ina iya daure ƙullin takalmi idan ya warware domin yana da mahimmanci don tafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba. A wurin aiki ko kuma a gida ina daure ƙulli ina kuma gani da cewa dauren ƙulli yana da amfani sosai musamman idan ana shirya kaya, ana tattara abubuwa ko kuma ana gyara wani abu na ɗan lokaci. Ina ƙoƙarin daure ƙulli kuma ina gani da cewa dauren ƙulli zai-- yana taimakawa mutum kuma yanada sa mutum ya kasance mai ƙarfi. Idan kuma mutum bai da ƙarfi kuma zai iya bukatan wani ya taimaka masa domin ya daure wannan ƙullin. Ina ƙoƙarin daure ƙulli yana zai kasance mai ƙarfi amma kuma mai sauƙin warwarewa idan an bukata domin wasu kulaye idan sun yi tauri sosai suna wahalar buɗewa. Gaba ɗaya ina iya daure ƙulli kuma iya daure ƙulli ƙanamar kwarewa ce amma tana da amfani sosai a rayuwa yau da kullum kuma tana taimakawa mutum ya kasance mai tsari da kuma kula da abubuwansa.

Kana son wurare masu hayaniya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana son wurare da akwai surutu da kuma tashin hankali. To in aka tambaye ni, zan ce gaskiya bana yawan son wurare masu hayaniya sosai, amma kuma ya danganta da yanayin wurin da kuma abin da ake yi a gurin. To a wasu lokuta, idan wuri yana da hayaniya saboda wani abu mai dadi kamar biki ko liyafa ko kuma taron abokai, ina iya jin daɗi saboda akwai nishaɗi da kuma walwala. Irin wannan hayaniya tana kawo farin ciki kuma tana sa mutum ya ji yana cikin mutane da kuma yanayi mai kyau. Amma idan hayaniyar ta yi yawa sosai, kamar ko a wurin da ake ta surutu ba tare da tsari ba ko kuma hayaniyar motoci da cunkosu, to bana jin daɗi sosai. Ina fi son wurare masu natsuwa inda zan iya tunani, aiki ko kuma hutawa ba tare da damuwa ba. Wuri mai shiru yana taimaka min in maida hankali musamman idan ina aiki ko kuma ina son samun hutu bayan gajiya. A takai ce, ina son daidaito. Ina iya jin daɗi wurare masu ɗan motsi da mutane a wasu lokuta, amma gaba ɗaya na fi son wurare masu natsuwa da kwanciyar hankali saboda suna taimaka min in ji daɗi da kuma maida hankali kan abin da nake yi.

Kana tara tsabar kuɗi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana tara tsabar kuɗi a gida ko kuma a jakarsa ko kuma a wani wuri. To in aka tambaye ni zan ce eh, a wasu lokuta ina tara tsabar kuɗi, musamman idan na samu sauran bayan, na samu sauran kuɗi bayan nayi sayayya ko kuma wani abu makamancin haka. Ina ganin tara tabar kuɗi yana da amfani saboda ko da yake ƙanana ne, idan aka tattara su na wani lokaci suna iya zama adadi mai kyau da za'a iya amfani da shi wajen siyan wani abu ko kuma biyan wata ƙaramar buƙata. Haka kuma tara tsabar kuɗi yana taimakawa mutum ya koyi ajiya da kuma kula da kuɗi domin yana nuna cewa ko ƙaramin abu yana da muhimmanci idan aka haɗa shi a wuri ɗaya. Wasu lokuta nakan ajiye su a cikin kwalba ko kuma cikin gwangwani ko cikin akwati na musamman. Sannan idan sun yi yawa sai in tattara su, in canza su zuwa manyan kuɗi ko kuma in kai su banki. A taƙaice tara tsabar kuɗi wata hanya ce mai sauƙi ta koyon tanadi da kuma kula da dukiyar mutum kuma yana taimakawa mutum wajen rage ɓarnar kuɗi a rayuwar yau da kullum.

Kana fison tufafin auduga ko siliki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi son sa tufafin da aka yi da auduga ko wanda aka yi da silliki. To idan za a tambaye ni, ni na fi son tufafin auduga. Dalilin haka shine auduga tana da saukin sawa kuma tana da kyau ga jiki, musamman a yanayi mai zafi. Tufafin auduga yana shan zufa kuma yana ba fata iska, wanda ke sa mutum ya ji sanyi da kuma kwanciyar hankali a duk tsawon rana. Haka kuma auduga tana da saukin wanke wa kuma ba ta da wahalar kulawa, shi ya sa ta fi dace wa da amfani na yau da kullum. Duk da haka, siliki ma shi ma yana da kyau sosai musamman a lokutan bukukuwa ko kuma taruka na musamman. Silliki yana da laushi da kuma kyan gani kuma yana sa mutum ya yi kyau da salo. Amma saboda yana da tsada kuma yana buƙatar kulawa sosai, ba na yawan amfani da shi kullum. A takaice, ni dai na fi son tufafin auduga don amfani na yau da kullun saboda jin dadi da kuma saukin kulawa. Amma siliki na da kyau indan ana son shiga wani biki ko kuma wani lokaci na musamman.

Wane aikin gida kake yi kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane aikin gida ne mutum ya fi so kullum, ya fi son yi ko kuma yana yi da ya zama dole yayi shi ta kullum a gidansa. To in aka tambaye ni, zan ce ko kuma idan za a tambaye ni wane aikin gida nake yi kullum, zan ce ina yin wasu ayyuka na yau da kullum domin gida ya kasance cikin tsabta da kuma tsari. Da farko nakan fara da share ɗaki ko kuma falon gida domin cire kura da kuma datti da kan taru, da kan taru a ranar. To wannan yana sa muhalli ya kasance mai kyau da kuma lafiya. Haka kuma ina gyara gado kowace safiya bayan na tashi saboda yana sa ɗaki yayi tsari kuma yana ba da jin daɗin zama a wuri mai tsabta. Idan akwai kaya da suka wats-- da suke a watsai, nakan tattara su in mayar da su wurarensu. A cikin ayyukan yau da kullum kuma nakan wanke kwanoni ko kuma kayan girki bayan an ci abinci domin kada su taru su yi yawa. Wani lokaci ma ina taimakawa a wajen girki ko kuma shirya abinci musamman idan ana buƙatar taimako a gida. Haka kuma nakan zubar da shara idan ta cika kwandon da muke sa sharan domin kiyaye tsaftar gida da kuma hana wari ko kuma kwari a gida. Idan lokaci ya samu, nakan goge teburi ko kuma wasu wuraren da ake yawan taɓawa domin su kasance masu tsafta. A takaice, ayyukan gida da nake yi kullum sun haɗa da share wuri, gyara gado, wanke kwanoni, taimakawa a girki da kuma zubar da shara da sauransu. Ina ganin yin waɗannan ayyuka na yau da kullum yana taimaka mun kuma ya taimakawa gidana ya kasance cikin tsabta, cikin tsari da kuma kwanciyar hankali ga kowa da kowa.

Yaya kake jure wa zafi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake jimrewa a lokacin zufa ko kuma menene da menene mutum yake yi domin ya jure wa zafi. To idan za a tambaye ni yadda nake jure wa zafi, zan ce ina yin wasu abubuwa na yau da kullum domin in sami sauƙi da kuma kwanciyar hankali. Na farko, nakan tabbatar ina shan ruwa da yawa a rana domin rayuwa yana taimaka wa mutum ya ji dadi idan mutum yana shan ruwa. Ruwa yana taimaka jiki ya huce kuma yana hana gajiya ko kuma jiri da zafi kan haifarwa. To haka kuma ina kokarin sanya tufafi masu sauƙi da na auduga saboda irin waɗannan tufafi suna barin iska ta shiga kuma suna rage zifa da kuma jin zafi a jiki. Idan yanayi ya yi zafi sosai, nakan zauna a wuri mai inuwa ko kuma wuri mai iska kamar kusa da fan ko kuma a ɗaki mai kyau da kuma iska ke shiga. A wasu lokuta, nakan yi wanka da ruwa mai ɗan sanyi musamman da rana ko kuma da yamma domin hakan yana taimaka ma jikina ya huce kuma ya hana ka, ya kuma taimaka ya kawo natsuwa. Haka kuma ina kokarin gujewa fita a rana mai tsanani musamman tsakanin tsakar rana, sai dai idan akwai bukata. To a takaice, hanyoyin da nake bi domin in jure wa zafi sun haɗa da shan ruwa sosai, sanya tufafi masu sauƙi, zama a wuri mai iska ko kuma inuwa, yin wanka akai akai da kuma rage yawan fita a lokacin da rana take da ƙarfi. Wannan yana taimaka min in ji dadi kuma in ci gaba da ayuka ba tare da wahala ba.

Kana karatu kafin ka kwana? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana karatu kafin ya yi barci ko kuma kafin ya kwanta. To, eh, a yawancin lokuta ina son yin karatu kafin na kwanta. Ina ganin wannan yana da amfani sosai domin yana taimaka min kuma ya taimaka ma ƙwaƙwalwa na ta natsu bayan gajiya ta yini. Idan na ɗauki littattafai ko kuma na ɗauki littafi ko wani abu na ilimi na karanta na ɗan lokaci, hakan yana rage yawan tunani da kuma damuwa kuma yana taimaka min in sami barci cikin sauƙi. To wani lokaci nakan karanta littafin labari, littafi mai tsarki, wani lokaci kuma nakan karanta wani abu da zai ƙara min ilimi ko kuma kwarewa. Karatu kafin barci yana taimakawa mutum kuma yana taimaka min wajen ƙara ilimi, inganta tunani da kuma samun natsuwa. Haka kuma yana fi kyau fiye da yawan amfani da waya kafin barci domin hasken waya na iya hana barci zuwa da wuri. A takaice, karatu kafin kwanciya al'ada ce mai kyau domin yana haɗa natsuwa, ƙarin ilimi da kuma sauƙin samun barci mai kyau bayan doguwar rana.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake mu'amala ko kuma yaya mutum yake zama. Yana kuma aiki tare da ƙungiya a gurin aikinsa. To in aka tambaye ni, idan zan yi bayani game da yadda nake aiki tare da ƙungiya, zan ce aiki tare da mutane yana buƙatar haƙuri, fahimta, sadarwa mai kyau da kuma haɗin kai domin a samu sakamako mai kyau. A ganina, nasarar ƙungiya ba ta dogara ga mutum ɗaya ba, sai dai yana kowa, yana haɗa da kowa ne kuma kowa zai ba da gudumuwarsa cikin tsari da kuma mutunta juna. Da farko ina fara da kyakkyawar sadarwa. Ina tabbatar ina sauraron ra'ayoyin sauran mambobin ƙungiyan kafin in bayarda nawa. Wannan yana da muhimmanci domin kowa yana da nasa fahimta da kuma ƙwarewa. Kuma idan aka haɗa su, aiki zai fi inganci. Ba na son yin magana ni kaɗai ko kuma tilasta ra'ayina. Ina ba kowa damar ya bayyana abin da yake tunani a zuciyarsa. Haka kuma ina ƙoƙarin kasancewa mai haɗin kai da kuma taimako. Idan wani mamba yana da wahala a wani bangare na aiki, nakan yi ƙoƙarin taimaka masa idan na iya. A ganina, nasarar mutum ɗaya ba ta, ba ta da amfani idan ƙungiyar gaba ɗaya ba ta yi nasara ba. Saboda haka ina ganin yana da muhimmanci mu tallafa wa juna har sai an kammala aiki yadda ya kamata. Na kuma yi imani da raba aiki cikin adalci da kuma tsari. Lokacin da aka ba kowa aikinsa gwargwadon ƙwarewarsa, aikin yana tafiya cikin sauri da kuma inganci. Ina tabbatar na kammala abin da aka ɗaura min a kan lokaci domin kada aikin wasu ya tsaya a kaina. Wannan yana ƙara amincewa tsakanin mambobin ƙungiyata. A lokacin da aka samu saɓani, ina ƙoƙarin magance shi cikin natsuwa da kuma mutuntawa. Aiki tare da mutane dabam dabam yana iya kawo ra'ayoyi masu ƙaru da kuma juna. Amma maimakon gardama, ina neman fahimta ko kuma in nema mafita ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Manufata ita ce mu samu mafita da za ta amfane aikin gaba ɗaya ba wai na ci gardama ba. Haka kuma ina ƙarfafa juna, muna ƙarfafa juna da kuma yabawa juna. Idan wani ya yi aiki mai kyau, wannan yana ƙara ƙwarin gwiwa da kuma sa kowa ya ji ana darajarsa da kuma aikin da yake yi. Idan yanayi ya kasance mai kyau da kuma goyon baya, mutane suna aiki da zuciya ɗaya. A karshe ina ganin aiki tare da ƙungiya yana nufin amincewa, gaskiya, sadarwa da kuma haɗin kai. Idan kowa ya mutunta juna kuma ya mai da hankali kan manufa ɗaya, to ƙungiya za ta samu nasara cikin sauƙi kuma cikin yanayi mai kyau.

Kana son zama kusa da taga? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana son zama kusa da taga saboda wasu dalilai ko kuma saboda shan iska ko kuma son haske da sauransu. To, eh ni ina son zama kusa da taga a lokuta da dama. Dalilin haka shine zama kusa da taga yana bani damar samun iska mai kyau da kuma hasken rana wanda ke sa jiki da kuma hankali su ji daɗi. Hasken rana na halitta yana taimaka, yana taimaka mun wajen rage gajiya da kuma ƙara kuzari kuma yana sa wurin zama ya fi kyau da kuma na, anashuwa. To haka kuma zama kusa da taga yana bani damar kallon waje ko kuma yanayi ko mutane ko kuma yadda abubuwa ke tafiya a waje. Wannan yana taimaka mun wajen rage gajiya da kuma damuwa musamman idan na daɗe ina aiki ko karatu. Wannan lokaci ma kallon yanayi yana sa mutum ya sami natsuwa da kuma sab sababbin tunani. Sai dai a wasu lokuta idan rana tana da zafi sosai ko kuma hayaniya daga waje ta yi yawa, zan iya zaɓar zama a wani wuri mai natsuwa a cikin ɗaki. Amma gaba ɗaya ina son zama kusa da taga saboda yana kawo iska mai kyau, haske na halitta da kuma jin daɗin yanayi yayin da aiki da mutum yake aiki ko kuma yayin da mutum yake hutawa.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To tambaya ce da ake yi domin a san ko ina ne mutum yake ajiyar hotuna a wayarsa a lokacin da ya ɗauka hoto a baya. To in aka tambaye ni, zan ce ina ajiya hotunan wayata a wurare masu tsari domin kada su bacce kuma inda zan iya samun su cikin sauƙi. Da farko, mafi yawan hotuna nakan ajiye su a cikin gidan hotuna na waya ko kuma abin da wasu suke kira gallery ko kuma photos na waya. Sannan ina rarraba su zuwa folders kamar na iyali, na aiki, na tafiya ko kuma muhimman takardu. To wannan yana taimaka min in samu duk wani hoto cikin sauri ba tare da wahala ba. Haka kuma don ƙarin tsaro, ina yawan yin ajiya a cloud kamar Google Photos ko kuma wani ajiyar yanar gizo. Wannan yana da muhimmanci domin idan wayar ta lalace ko kuma ta bacce, har yanzu zan iya dawo da wannan hotunan kuma same su cikin sauƙi. A wasu lokuta kuma idan hotuna suna da matukar muhimmanci kamar na aiki ko kuma takardu, nakan tura su zuwa kwamfuta ko kuma memory card domin samun madadi a wani wuri da bam a takaice. Ina ajiye hotunan wayata a gallery tare da tsari sannan ina yin ajiyar kariya a cloud ko kuma kwamfuta domin kiyaye su lafiya da kuma samun sauƙin amfani da su a duk lokacin da nake bukata.

"Sau nawa kake yanka farce?" To wannan tambaya ce mai sauƙi da aka yi domin a san ko sau nawa mutum yake yanka farce domin kiyaye lafiyarsa. To in aka tambaye ni, zan iya cewa ni ina yanka farce a duk lokacin da na iske farce na ya yi girma. Amma nakan tabbatar da cewa bana yanka farce na bayan sati biyu ko kuma sau biyu a wata. To wannan yana taimaka min farce na ya zama cikin tsabta da kuma, ya kuma kare ni daga wani cuta da za ta iya boyewa a cikin farce na.

Kana fi son hawan matakala ko kuma lift? Ko lift? To in wannan tambaya ake yi domin a san ko mutum ya fi son hawan matakala yayin da zai je wata gidan sama ko kuma ya fi son hawan na'ura da ake kira lift. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni kan na fi son hawan matakala idan gidan saman ba babba ba ce sosai. Dalilin haka shine hawan matakala yana da fa'ida ga lafiya, musamman ga ƙirji, ƙafafu da kuma jiki gaba ɗaya. Yin wannan yana taimaka min wajen motsa jiki na yau da kullum, yana kuma taimaka min wajen ƙara ƙarfi, ƙarfin jiki da kuma kuzari, kuma yana rage gajiya ko kuma ƙiba idan aka yi akai akai. Haka kuma ina jin cewa hawan matakala yana ba ni sauƙin motsi da kuma natsuwa, musamman idan wuri ba shi da cunkoso kamar lift. Amma idan matakan sun yi yawa ko kuma lokaci na gaggawa ne ko kuma ina da kaya mai nauyi sosai, na kan zaɓi lift saboda sauri da kuma sauƙi. Lift yana da amfani sosai a wurare da matakala ke da tsawo sosai ko kuma idan akwai matsalar lafiya da kuma hana hawan. A takaice, zan ce ni dai ina son hawan matakala don lafiya da kuma motsin jiki, amma ina amfani da lift idan akwai buƙata ta gaggawa ko kuma matsala wajen hawan.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake hutawa ko kuma yake sa jikinsa ta ji daɗi lokacin da ya samu hutu. To in aka tambaye ni, zan ce lokacin hutu, eh lokacin hutu yana da matuƙar muhimmanci domin jin daɗi da kuma sabunta kuzari. Ni dai a yawancin lokuta ina shaƙata ta hanyoyi dabam dabam, gwargwadon yanayi da kuma lokacin hutu da aka bayar. Da farko nakan fi son zama a wuri mai natsuwa indan zan iya, inda zan iya tunani ko kuma kawar da wata irin gajiya. To misali za a iya, eh zama kusa da taga inda iska ke shiga ko kuma a waje inda akwai itatuwa da kuma hasken rana. Domin haka yana kawo min natsuwa da kuma amashuwa. Haka kuma nakan shaƙata ta hanyar karatu ko kuma kallon wani abu mai nishadi. Karanta littafi mai tsarki, karanta labari ko kuma kallon shiri da nake so yana taimaka min in kwantar da hankali bayan dogon aiki. Wannan yana sa zuciya ta ta nutsu kuma ya kuma rage min damuwa. Wani lokaci nakan yi hutu da motsa jiki mai sauƙi kamar tafiya a waje, ɗanɗanon iska ko kuma in mike jiki a gida wato stretching. Wannan yana taimaka min wajen injin daɗin jiki kuma yana ƙara sabunta mun kuzari. Haka kuma idan lokaci ya ba da dama, nakan yi amfani da hutu wajen tattaunawa da abokai ko kuma iyali da maƙwabta. Saboda hira mai daɗi tana kawo farin ciki da kuma natsuwa ga zuciya. A takaice, shaƙatawa na lokacin hutu yana haɗa da natsuwa, da kallon abubuwa da ke farin tare, da motsa jiki, da hulɗa da mutane masu daɗi. Wannan yana taimaka min in ji daɗi in kuma sabunta kuzari kuma in dawo da hankali domin aiki ko kuma sauran ayyuka.

Wane irin kiɗa kake son ji? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin kiɗa ne yake sa mutum ya ji nishaɗi da kuma kwanciyar hankali ko kuma ya ji daɗi a zuciyarsa. To idan zan amsa, ni dai zan ce ina son kiɗa mai laushi da kuma natsuwa amma hakan ya danganta da yanayi da kuma lokacin da nake ji. Misali, idan ina hutawa ko kuma ina karatu, nakan fi son jin kiɗa mai sanyi da kuma natsuwa kamar kiɗa na, na fiyanu da kuma sauransu domin yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta natsu kuma yana rage min damuwa. Amma idan ina cikin yanayi mai annashuwa ko kuma ina son motsa jiki, nakan fi jin daɗin kiɗa mai sa rawa sosai kamar kiɗan mu na gargajiya, kiɗa na Hausawa. To wannan kiɗa yana kawo kuzari da kuma motsa jiki kuma yana sani jin daɗin yanayi da kuma nishaɗi. Haka kuma kiɗa mai dandano na al'ada ko kuma kamar yadda na faɗa da baya na gargajiya yana da matuƙar muhimmanci a gare ni sosai. Musamman idan ina tunatar da, da musamman idan yana tunatar da ni a gida, al'ada ko kuma wani wasu lokuta na musamman a rayuwa. Wannan irin kiɗa yana kawo ƙwarin gwiwa, farin ciki da kuma tunani mai kyau. A taikace ina son kiɗa wanda ya dace da yanayi, mai natsuwa da laushi lokacin hutu ko karatu, mai kuzari da annashuwa lokacin biki ko kuma motsa jiki domin lafiyata. Kuma kiɗa na gargajiya wanda ke kawo tunanin gida da kuma jin daɗi. Kiɗa a gare ni abu ne mai haɗa hankali, jiki da kuma zuciya baki ɗaya.

"Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene abin da mutum yake yi da farko in ya isa wajen aikinsa ko kuma ofis dinsa. To in aka tambaye ni ne, zan ce lokacin da na isa ofis, abin na farko da nake yi shine tattara kaina da kuma shirya hankalina kafin na fara aiki. Nakan fara da addu'a, zan roko Allah ya taimake ni ranar, ya kawo mun kasuwa, ya kawo mun kwastomomi, sannan ya taimake ni domin in yi duk wani aikin da ke gabana. To bayan haka, bayan na tattara kaina na kuma shirya hankalina kuma na yi addu'a, nakan ajiye jakata ko kuma kayana a wurin da ya dace. Sannan in dubi abin da ke gaban tebur na domin ganin abubuwan da nake bukata a ranar. Bayan haka nakan fara da duba saƙonni, su email ko kuma sanarwar aiki domin sanin abubuwan da suka faru tun lokacin da na fita, da na tafi gida jiya da kuma abubuwan da suka taso a safiyar ranar. Wannan yana taimaka min in tsara yadda zan fara aiki da kuma yadda zan raba lokaci ga ayyuka dabam dabam. Haka kuma ina ɗaukar ɗan lokaci kaɗan domin in tsara manufofi ko kuma jerin ayyukan yau. Wannan yana taimaka min in fara aiki cikin tsari da kuma natsuwa, ba tare da gaggawa ko kuma rikicewa ba. Idan akwai wani abu mai gaggawa, ina fara da shi kafin sauran ayyukan. A takaice, lokacin da na shiga ofis, na fi maida hankalina kan addu'a, shiryawa, duba abubuwan da suka taso da kuma tsara ayyuka domin in fara ranar aikin, aikin ranar a cikin natsuwa, tsari da kuma inganci.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne mutum yake tafiya zuwa wurare daban-daban. To in aka tambaye ni, zan ce yadda nake tafiya zuwa wurare ya danganta ga nisan wuri da kuma yanayin tafiyan. Idan wuri bai yi nisa ba ko ina jin daɗi sosai, idan inda nake, to idan wuri bai yi nisa sosai ba, nakan yi tafiya da kafa. Wannan yana ba ni damar motsa jiki, jin iska da kuma kallon yanayi a hanya wanda yana sa tafiya ta fi daɗi kuma tana taimakawa lafiyar jiki. Idan wuri ya yi nisa, nakan fi amfani da motoci ko kuma sufuri na jama'a kamar bus, keke ko kuma motar hanya. A irin wannan tafiya, ina kokarin tsara lokacin da zan fita domin gujewa cunkoso ko kuma ɓata lokaci. Haka kuma idan ina tafiya don aiki, nakan tabbatar cewa na tashi da wuri domin zuwa cikin natsuwa ba tare da gaggawa ba. A wasu lokutan, idan akwai dama, ina amfani da motar kaina domin samun sauƙi da kuma tsari. Wannan yana da amfani musamman idan zan tafi wuri mai nisa ko kuma idan zan ɗauki kaya da yawa. A takaice, yadda nake tafiya zuwa wurare yana haɗa tafiya da kafa idan wuri ya yi kusa, amfani da mota ko keke idan wuri ya yi nisa ko kuma idan na ɗauka kaya dayawa da kuma tsara lokaci domin samun natsuwa da kuma sauƙi a tafiya.

"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana daga murya ko kuma muryarsa na da laushi. To in aka tambaye ni, zan ce gaskiya muryata ba mai ƙarfi sosai ba kuma ba mai rauni sosai ba. Ina ƙoƙarin magana a hankali idan ina so a fahimce ni sosai ko kuma idan ina bayanin abu mai muhimmanci, domin wannan yana taimaka min ko kuma ya taimakawa mutane su saurare ni da hankali. Amma a wasu lokuta, musamman idan ina cikin taro ko kuma hira da mutane da yawa, muryata na iya ɗan ƙara ƙarfi kaɗan domin a ji ni daga nesa. Duk da haka, ina gujewa yin muryar da ta yi ƙarfi sosai ko kuma hayaniya, domin hakan na iya zama abin damuwa ga wasu. A takaice zan ce muryata tana nan daidai-daidai a hankali idan ina son a fahimce ni sosai, amma tana iya ɗan ƙara ƙarfi idan yanayi ya buƙata kuma koyaushe ina kula da jin daɗin sauraron mutane.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yanayin teburinmu a wurin aikinmu. To in aka tambaye ni, ina iya cewa teburina a wurin aiki yawanci yana cikin tsari amma kuma ba shi da cunkoso. Na fi son abubuwa su kasance a wurin da zan iya samun su cikin sauƙi. Kwamfuta na tana cikin tebur domin ita ce mabuɗin aiki na yau da kullum. Sannan ina da ƙaramin allo mai ɗaukar rubutu a gefe domin in rubuta abubuwan da suka shafe aiki. Takardu masu muhimmanci na ajiye a cikin gefen teburin, amma wasu ƙananan takardu da zan buƙaci nan da nan suna nan a kusa da hannuna a kusa da kwamfuta. Ban fi son cika tebur da abubuwa ba saboda yana sa hankalin mutum ya rabu. Amma ina son in sami ƙaramin ƙawatawa kamar hoton iyali ko kuma ƙaramin fure na gilashi saboda yana sa wurin aiki yafi jin dadi kuma yana kawo natsuwa. Haka kuma ina da kayan rubutu masu kyau a hannu. Ina da alƙalami mai kyau. Ina da littafin rubutu da kuma sauransu saboda ina son kome ya kasance a cikin, kome ya kasance a shirye idan ina bukata. Ina ƙoƙarin tsaftace tebur ɗin a ƙarshen kowace rana domin idan na dawo gobe, in samu wurin yake ina nan shirye da kuma cikin natsuwa. Wannan yana taimaka min wajen mai da hankali sosai ga aikina saboda babu wani abu da zai jawo hankalina ko kuma ya ɗauke hankalina daga abin da nake yi. Gaba ɗaya teburina yana cikin tsari amma ba abin da ya fi muhimmanci a wurina. Jin daɗin aiki da samun sauƙin aiki da abubuwan da nake bukata shine ya fi muhimmanci a wurina.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yawan kiran da mutum yake karɓa a wurin aikinsa ko kuma a lokacin da yana aiki. To in aka tambaye ni, zan ce yawan kira da nake samu a wurin aiki ya danganta da rana da kuma nau'in aikin. Wasu ranaku suna da yawa, musamman idan akwai ayuka masu gaggawa ko kuma abokan aiki da abokan hulɗar kasuwanci suna buƙatar bayani. Amma yawanci ina karɓan kira tsakanin minti biyar zuwa, ina karɓan kira tsakanin minti biyar zuwa minti goma sau, biyar zuwa sau goma a rana. Ina ƙoƙarin kada kira yayi min yawa har su dame ni in yayin da nake maida hankali kan aiki mai muhimmanci. Haka kuma idan kira yana da muhimmanci, zan ɗauka nan take. Idan bashi da gaggawa, zan bari in mayar da matarni daga baya. Toh wannan yana taimakamin wajen kiyaye tsari da kuma hankali a wurin aiki. Kuma yana rage gajiya saboda kiran waya mai yawa na iya dauka hankalin mutum.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san kimanin nisa da mutum zai iya tafiya da ƙafa ba sai ya hau wata mota ko kuma babur ba. To in aka tambaye ni, zan ce ni da ƙafa ina iya tafiya kimanin, kimanin kilomita biyar zuwa bakwai a rana idan babu wani matsala. Musamman idan ina yawon aiki ko kuma fita don sayayya da wasu abubuwa. Idan kuma ina jin ƙarfi sosai, ina iya kawai, ina iya kawai in yi tafiya in kewaya kimanin kamar kilomita goma. Amma yawanci ina tsara lafiyata da kuma yadda ba zan ji gajiya sosai ba. Ina son tafiya da ƙafa saboda yana bani damar jin iska, motsa jiki da kuma tunani cikin natsuwa. Haka kuma yana taimaka min wajen rage damuwa da gajiya daga zama a wuri ɗaya da kuma dogon lokaci.

Wane irin yanayi kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko a wane yanayi ne mutum ya fi jin daɗi ko kuma a wane yanayi ne ya fi faranta ma mutum rai. To ni dai ina son yanayi mai sanyi kaɗan da kuma iska mai laushi, irin wanda ba ruwan sama sosai amma kuma ba zafi har yadda zai gajeda mutum. Lokacin irin wannan ina jin daɗi sosai domin yana sa motsa jiki da kuma lafiya cikin sauƙi da kuma hankali yana cikin natsuwa. Ina kuma son lokacin da rana ke fitowa amma ba ta yin zafi sosai ko kuma marace mai launin zinariya, domin lokacin nan ina iya zama a waje, jin iska ko kuma shakatawa bayan aiki. Haka kuma ina jin daɗin yanayin da akwai kuraye da itatuwa saboda yana kawo kwanciyar hankali yana kuma sa dandano na lafiya ga jiki kuma da rai. To da safe idan na tashi kuma na ga rana tana haskawa amma ba zafi sosai, nakan fita ɗan waje ko kuma don in yi tafiya kaɗan da ƙafa. Ina jin iska mai laushi tana shafa fuska ta kuma ganyen itatuwa suna motsi a hankali. Hakan yana sa zuciya ta tayi farin ciki. Lokacin nan zan iya shan ruwan sanyi ko kuma yin wani ƙaramin shakatawa a bakin teburi na waje yayin da nake kallon mutane suke wucewa cikin natsuwa. A lokacin rana kuma idan ba a yi zafi sosai ba, ina son yin ayuka a waje ko shakatawa ne ko yin aikin hannu kamar gyaran ƙaramin abu ko kuma karanta littafi a ƙarƙashin inuwa. Wannan yanayi yana bani damar mai da hankali ga kaina da kuma tunanina ba tare da damuwa da kuma zafi ko gajiya ba. Da maraice kuma lokacin zinariya ina son zama a waje. Kallon hasken rana yana canza launi a sama da saman itatuwa, ganyayen itatuwa ina kuma jin iska mai dumi dumi kaɗan yayin da nake shakatawa ko kuma hira da abokai. Wannan yanayi yana sa in ji cikakken kwanciyar hankali yana kuma ƙara min kuzari domin gobe. Gaba ɗaya irin wannan yanayi mai sanyi kaɗan da kuma iska mai laushi tare da hasken rana tana bani daɗi sosai, yana bani natsuwa, jin daɗi da kuma shakatawa gaba yi ɗaya.

Kana lullube da bargo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana rufe kansa da bargo don tsare kansa daga sanyi ko wani abu. To in aka tambaye ni, zan ce eh, ina lullube da bargo sosai musamman lokacin sanyi da kuma lokacin sauro. In na rufe kaina da bargo, yana tsare ni daga sanyi kuma yana hana sauro su same ni su cije ni. To wannan yakan taimaka ya raba ni ko kuma ya tsare ni daga cutar mura ko kuma cutar da cizon sauro take kawowa. Kuma wannan yakan sa inji dumi in kuma yi barci cikin nutsuwa da kuma cikin kwanciyar hankali. Amma a hakan in zafi yana da yawa, bana lullube kaina da bargo domin nakan so iska ta taɓa ni, ya kuma ƙara min lafiyar jiki.